Wannan kashe kuɗin aikin nan ya danganta ne da ga yadda mutum yake yin bukatunsa. Wani lokacin kashe kuɗin aiki ya ta'allaka ne da irin idan mutum yana ginin gida ko kuma yana wani aiki wanda aka ba shi amanarsa, wanda ya kamata cewa zai ba da sakamakon duk yadda ya gudanar da aiki akan abin da aka ba shi. Na farko, ah, alal misali, idan mutun zai yi ginin gida, ka ga za ka ce za ka sayi fili. To, idan ka sayi fili ɗin nan, ai za ka biya kuɗin fili ne. To, idan ka biya kuɗin filin nan, ai za ka rubuta shi. So, idan ba ka rubuta shi ba, idan ka tashi ba da account daga kan ginin, daga kan siyan filin, har gina gidan nan gaba ɗaya, idan ba ka ba da wannan lissafin da kai ba, ai ba za a warware, ba za a wanye lafiya da wanda ya ba ka wannan amanar ba. Saboda haka ka ga idan ka sayi fili, za ka ba da kuɗin cewa ka sayi fili naira kaza. Sannan an ba da la'ada kaza. Sannan kuma sai aka zo, aka zo fannin gini a kan wannan filin nan da ka siya. Ka ga za a haƙa foundation. Idan ka, za a ce za a haƙa foundation. Shi foundation ɗin nan ai shi ma ba kai za ka yi ba, za ka ba ma'aikata ne za su zo su haƙa wannan foundation ɗin nan. So, za ku yi ciniki. To, idan kun kai ciniki, aka, bayan an gama haƙa wannan foundation ɗin nan, ai za ka biya mutanen. To, ka ga za ka rubuta. Na farko, ka rubuta kuɗin siyan fili, ka rubuta kuɗin la'ada, ka rubuta kuɗin foundation. Na uku sannan zuwa na huɗu shine za a ce to za a siyo duwatsu da yashi da siminti. To, duk wannan abubuwan fa da aka siya, duk sai ka rubuta shi. Za ka ware mani takarda ne, dama littafi guda za ka rubuta da abin da kake yi akai. So, bayan ka yi wannan, sai aka zo za a sake karɓan ma'aikata da za su haɗa wannan siminti nan, su haɗa ƙasa, su haɗa yashi, su haɗa dutse sai a zuba foundation. Ka ga idan aka zuba foundation, ka ga shi ma za ka biya kuɗin ma'aikata. To, ka ga za ka rubuta wannan. Idan aka tafi gaba, za zuwa za a ci za a yi gini. To, daga, kafin a fara gini, za a sayi siminti, za a sayi yashi, za a sayi bulo. Ka ga shi ma duk sai ka bi, ka lissafa, ka rubuta da abin da aka siya saboda a samu daidaito a kan abin da aka ba ka da kuma abin da ka kashe sannan kuma da abin da ya yi raguwa. Saboda haka idan aka tafi gaba, za a ce za a ɗauko ma'aikatan da za su fara yin gini. To, a nan wurin ka ga za ka rubuta abin da za, abin kowane rana, ginin da akayi, aikin da akayi, za a rubuta abin da akayi. Sai kuma aka tafi gaba, ka ga ai za ka ba da, za ka biya kuɗin abinci. Alal misali, idan wuni ne, wani lokacin za ka yi ihsani. Kakan yi ihsani a kan abin da ka ba ma'aikaci ya ci abinci da shi. Ka ga shi ma za ka shigar da shi cikin abin da ka baya, abin da a cikin kuɗin da aka ba ka, za ka shigar saboda a samu daidaito. Ka ga shi ma a cikin lissafi yake. Sannan kuma idan aka tafi gaba, za ka ga cewa idan aka ɗan tsayar da aiki ko kuma a cikin abin da na manta ban faɗa shi ba shine ai akwai ruwa. Ka ga shi ma za ka ba da kuɗin ruwa. Za ka, za ka sayi ruwa. Ka ga za ka rubuta shi ma yana cikin lissafi. Saboda haka idan aka tafi gaba za a ɗan huta, za a ce sai an kawo yashi. To, shi ma idan aka tafi aka je aka ɗauko wannan yashi nan, shi ma za a rubuta. Kai ma za ka yi waɗansu uzururruka ka a cikin wannan kuɗin nan. Ka ga shi ma za ka rubuta. Sannan kuma idan aka zo bayan an gama ginin nan, an ɗaura ginin nan, ai za zuwa ayi rafter. Wannan rafter ɗin nan shi ma za ka, za ka sayi katako ne, za ka biya kuɗin katako. Ka ga shi ma za ka rubuta. Sannan kuma za ka biya kuɗin kafintan da zai ɗaura muku rafter, za ka rubuta. Sannan aka zo kan kwano, shi ma za ka rubuta kuɗin kwanon da ka siya. Shi ma ka ga za ka rubuta. Sannan sai aka zo kuɗin, ah, silin, za ka rubuta kuɗin silin ɗin da aka yi. Sannan aka zo kuɗin filasta ɗin cikin gida, za ka rubuta. Aka zo kuɗin daɓe, za ka rubuta. Aka zo kuɗin tiles, za ka rubuta. Kai ko har plumbing, kai ko maima a ciki ya kamata mutum ya rubuta saboda a samu daidaito. In ba haka ba ai za a samu matsala. To a gudun matsala shi ya sa dole.

Ya nake neman izinin hutu, izinin hutu wanda ya ta'allaƙa da gurin aikin da mutum yake. Mutum in nakan neman izinin hutu a sau ɗaya a shekara wanda dole sai na rubuta cewa zanyi hutu to sai in rubuta, sai in ba manaja dina. Shi kuma manaja dina sai approval. Idan ya yi approval ya ba ni izini ke nan in fara hutu, shikenan sai in fara hutu. A takaice dole ne sai ka yi hutun zaka iya hutun maximum zaka iya hutun shekara ɗaya. Wata ɗaya kai wata ɗaya kuskure ne wata ɗaya a shekara ɗaya wanda kuma at least a takaice kenan shine kwana uku. So duk shekara ina da hutun wata ɗaya a gurin aiki wanda idan zan fara hutun nan dole ne sai na rubuta wa manaja ya min sign. To wani lokacin kuma idan dai mutum, Allah ya misali mutum ba shi da lafiya wanda yake so ya tafi ya ga likita ya duba shi. Dole ne sai ka rubuta a ofis cewa ai zaka tafi hutu na taƙaitaccen lokaci idan ka ga likitanka. So zaka rubuta wannan ta iya yuwa wa kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku. Ya danganta da yadda ka tsara abunda za ka je za ka ga manaja. Wani lokacin kuma za ka ga mutane kuma suna, suna, suna, suna ɗaukan wannan abun da wasa sai ka ga mutum bai rubuta ce izinin hutu ba sai ka ga kawai ya fita daga ofis baya zuwa ofis na kwana biyu, kwana uku, kwana huɗu wanda kuma a zahirance a ƙa'ida bai kamata yayi zamanto haka ba. Amma abunda mutane suke yi basa basa daraja ƙa'idan aiki wanda kuma bai kamata ba. So izinin neman hutu shine sai ka rubuta. Idan ka rubuta manaja ya maka approval shikenan sai ka fara wannan hutun nan. Shine nasani a izinin hutu. Amma duk abinda yayi zamanto ba haka ba wanda ya zamantu a wajen wannan to ka ga zai zamanto an samu matsala wanda kuma ba kowa ne yake fata. Idan mutum yana da hankali ya zamanto ya tara iyali ai ka ga ba zai dinga fatan ya samu matsala a gurin aikinsa ba. To wannan shine a taƙaice da nake so inyi bayani akan izinin hutu da ya danganci wurin aiki. Idan mutum yana yin aiki ya sami kansa yana yin aiki ta iya yuwa na gwamnati ne ko na, ko na industry ne ko na abun nan. To shine wannan a takaice a gurin.

Kwarai ma kuwa ina sa turare kullum, sai dai idan ba ni da shi. Amma ai saka turare, ai saka turare wani abu ne muhimmi wanda yake da kyau a cikin al'umma. A-- especially al'ummar musulmai, mutum ya dinga saka turare. Sabida ko da yaushe kana cikin ingar, kana cikin, cikin jama'a na kala daban daban. So wancan yana da hancin jin wari, wancan ba shi da hanci, wancan sensitive ɗan cin jin warinsa ya yi, yana da yawa a kan na wancan. So idan ba ka saka turare, za ka ga kana ɗan haɗa gumi. A-- especially lokacin da rana ta fito ta ƙwallo ɗin nan, kana cikin, ka-kana cikin rana in ka haɗa gumi, za ka ga cewa to amintakar za su dinga wani irin wari. Wanda kuma bai kamata a cewa mutane suna jin wannan warin nan ba. Ya, shi ya sa dole ma aka dinga saka turare. Dole in dinga saka turare idan na ce na danganta shi da kaina. To wannan turaren ma kuma za mu ga cewa ya samo asali ne, muna koyi ne. Ya samo asali ma zan ce daga magabata, daga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya na, ya zamanto shi yana, shi yana yawan saka turare sabida yana ɗaya daga cikin abun da ya ke so sosai a duniyar nan ɗan ya dinga saka turare. Sabida haka mu musulmai wannan shi ne koyin kyau wanda muka ɗauka na, daga gurin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So yawan saka turare. So idan ya zamanto cewa a kullum ina saka turare, za ka ga cewa mutanen da suke niki, dai niki mu'amala da su ko a gurin aiki, ko a gurin kasuwanci, ko a gurin wasanni, ko a majalisa, za ka ga girman da za su dinga bani ma zai fi, zai wuce na wanda baya saka turare kwata kwata. Sabida idan ka sa turare, idan na sa turare a yadda ake ɗaukana ma daban ne za ka ga yayi da wanda bai saka turare ba. So idan mutum yake saka turare za ka ga babban mutum ake ɗaukansa, kuma mai daraja kuma mai kima kuma wanda ya san ya kamata. A, a, a bisa'an, idan wanda, idan ka kwatanta shi da wanda baya saka kuma za ka ga ba haka, akasin haka ne. Sabida haka gaskiya ne ina yawan saka turare sai dai idan ba ni da shi. Wani lokacin idan mutum ba shi, idan ba ni da turare, dole sai na nemi wanda yake siyar da turare. To wani lokacin kuma idan ya, yana yin aikina, za ka ga sai na kwana ɗaya, kwana biyu ban samu wanda yake siyar da turaren nan ba. Sai dai in yaƙuri in ɗan yi manage a haka amma ba daɗi zan ji ba sosai sabida na riga na saba da saka turare. So ai turare gaskiya ne ina bala'in saka, son turare. Shi turaren ne za mu ga cewa ana yin shi ne daga wayan su abubuwa sinadarai masu ƙanshi. Akwai turaren, akwai turare na local na Hausa, akwai kuma turare na, na Turawa. To shi turaren nan kala kala ne. Turaren nan kala kala ne. Sabida haka idan ka samu turare mai kyau, za ka, kana sa, kana sa turaren na a jikin kayanka wanda yake daga can gaba ya riga ya ji ƙanshin turaren nan da ka saka kuma ya san cewa kai ne. Sabida ka saba saka turare zai san cewa, a wannan mutumin nan ne tu. Amma aka san cewa ba ka saka turare, ai idan ka shigo jama'a ma wannan warin hamatar nan na haka za su ce, wane, wane ne wai? Zuɗa ma ƙazami ne. Amma ka ga idan kana saka turare za ka ga mutum, mutane suna ta don, suna ta girmama ka wanda kuma girmama'an nan kuma shi ne ya fi arkaye. Sabida duk lokacin da ka yi magana za ka ga mutane suna ankantuwa kuma suna nishadantuwa. Sannan kuma hankalinsu yana kwantawa a kan abubuwan da kake cewa sabida an san kai ba ƙarammomin mutum ba ne, kai babban mutum ne. Sabida ka daraja, zamantakewa na al'ada ka san ya kamata sabida ba ka uzira mutane. Especially ma kun ce ball, ballantana lokacin da idan za ka yi sallah, to ka ga idan da cikin jama'a kake shiga sallah, to ka ga idan kana wari ai mutane ba za su yi sallah a cikin nutsuwa ba. Sabida haka shi sa dole mutum ya dinga saka turare.

A'a ni an haife ni ne a watan Mayu, watan uku kenan aka haife ni. Saboda haka watan uku Mayu muna kiransa watan Mayu. A'a watan Ma-March ke nan ko? Shine March, Mayu. So a wannan watan nan ni aka haife ni. A'a ranar shida ga watan uku aka haife ni. To ni a wannan lokacin nan ne aka haife ni. So, eh, alif ɗari tara da tamanin da shida. A wannan lokacin aka haife ni a watan uku, rana shida, shida ga watan uku. Watan uku aka haife ni, a takaice kenan. Sabida haka na gode a wannan watan aka haife ni. Na gode sai mun sake jin ku a wani, a karon wani lokaci na daga cikin, ah, eh, tambayoyin da za a sake mana. Mun gode.

Dangantaka ta kasuwanci, yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ah, dangantaka ta kasuwanci ina gina ta ne na cewa mu samu ƙwaƙƙwaran gwiwa dani da mai siyan kayana shine muke kira kostoma kenan ko. Me wayanda muke hada-hada da su idan suka zo, ai zaka sakar musu fuska, za kuɗan yi dariya, za kuɗan yi raha saboda kasuwanci dole sai an saki fuska, sai an yi raha. Sannan kuma idan wanda ba wai da raha ya zo ba kai dai zaka nutsu wanda ba wai zaka, zaka ɗaure fuskan ka bane, zaka sakan mashi fuska. Sannan kuma, eh, a kasuwanci mutum yakan yi sauki ka dinga bin ko da ƙaramin riba ne ba wai babbar, ba wai babbar riba ba. Ka dinga bin ƙananan riba ka daina bin babbar riba. Wannan babbar riba idan ka ce koyaushe za ka dinga bin babbar riba zai saka ka dinga rasa wa'yansu kostomomi saboda haka ƙananan riba za ka dinga bi. Shi ne za ka dinga ajiye kostomomi da yawa. Za ka ga cewa kuma an samu alkhairi sosai idan ka dinga, ah, kana, kana, kana yin ma'amala da kostomomi da dangantaka ta kasuwanci sosai mai kyau. Eh.